Menene yake sa ka yi dariya? Ita dariya abubuwa da yewa ne kan sa a yi dariya. Kamar idan wani kana cikin ƙunci wani ya zo da kalamanshi masu dadi ya saka cikin farin ciki, tabbas wannan zai sa ka yi dariya ka iya fidda ka daga cikin wancan ƙuncin. Kamar kuma woni abun dariya da za a yi. Abubuwa dai da yewa haka masu sa dariya ko kuma kuna zaune a majalisa kuna fira sai a kawo wannan, woni barkwanci wanda zai sa ka yi dariya. Ko kuma hakanan kana zaune sai ka tuno woni abu na al'ajabi da ya taɓa faruwa da kai a rayuwa shima wannan zai iya sawa ka yi dariya. Akoi sauran abubuwa da yawa waɗanda suke da ban dariya suke sawa a yi dariya. Kamar kallon fim na barkwanci hakanan kai kaɗai zaka zauna kana kallon shi kana dariya. Ko kuma wosu wasannin da ke yi da kake bugawa a cikin wayarka kamar su PS da sauransu, su ludo duk dai suna nan abubuwa da suke tsamu muyi dariya suna da yawa.

Kana fison zama a birni ko a ƙauye? Eh, ina so in zauna a birni ko ina so in zauna a ƙauye. Dalilai na anan shi ne, shi dai ƙauye nan nema haifata kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da ban a ban sha'awa, suke da ban al'ajabi a ƙauye. Shi ya sa bana son na bar ƙauye. Kamar su ƙwallayen itace haka, idan lokacin su yayi za ka je daji ka sha idan kana ƙauye babu mai tuntuɓarka kuma babu mai ki musgu nama, babu mai takurama, babu mai cewa dame. Kamar su ƙwallayen mangwaro, ƙwallayen kanya, ƙwallayen giginya, ƙwallayen ɗinya da dai sauransu. Ta kuma wasu abubuwan waɗanda magungunan Hausa ne, wanda da ka je ƙauye da kana a ƙauye da ka je daji za ka ɗebo su. Shi ma birni ina so na zauna saboda birni shi abu ne wanda ke da abu masu ƙayatarwa, abubuwa na ban sha'awa, abubuwa daban daban, kamar su gine gine, kamfanunuwa da sauransu da gidaje manya na alfarma. Shi ma ina so in zauna saboda ni ɗan ƙauye ne amma duk lokacin da na je birni, waɗannan abubuwa na ban mamaki, na ban sha'awa a ido su ke sa ni inji ina son birni har ba ma na so na dawo na cigaba da zama a ƙauye.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, shi motsa jiki abu ne mai kyau, abu ne mai kyau da kuma ƙara lafiya, da kare lafiyarka. Motsa jiki yana sa jininka ya tashi sosai, ba ka da wata kasala, ta yanda babu wani ciwo da zai zo ya haima lokaci guda. Kuma idan kana motsa jiki, za ka ji ka kullum a cikin ƙarfi kake, a cikin kuma walwala. Ko da wani aiki zai zo ya hayema, za ka ga ka yi shi ba tare da gajiyawa ba. Kuma shi motsa jiki, ya sha ya bambanta kala kala ne. Akwai motsa jiki exercise, akwai motsa jiki wajen ball. Ita ball ita ce wadda duka jikinka zai motsu idan kana yin ta ba tare da wani waje be samu ba. Shi kuma exercise haka za ka yi shi har ka gaji amma za ka ga wani wajen ma jikinka be san ana yi ba. Kawai dai ka motsa jiki ne ka tafi. Jininka ya tashi, ka biya bukatun kanka. Amma ita ball, ita ce wadda jikinka zai motsu ta ko'ina. Za ka yi haki, za ka yi zufa. Kuma idan kana motsa jiki ko gudu wannan idan ya kama ka, in sha Allah ko kilomita nawa ne za ka yi shi ba tare da ka gaji ba.

Yaushe kake kwana kullum? Lokacin kwana lokuta ne mabanbanta. Akwai lokacin da, da yamma ta yi idan jikinka ya gaji zaka iya zuwa ka kwana. Akwai kuma lokacin da koda jikinka ya gaji idan ba ka da halin kwanciya da yamma dole sai ka bari dare yayi sannan ka kwana. Kuma duk da ka kwana da yamma ba, ba wai shike nan ka kwanta hakanan bane. Za ka tashi ka yi sallolin da ba kai bakana ka koma. Shi kwana abu ne wanda yake kashe kashe. Akwai wanda idan ya kwanta da rana zuwa yamma ya tashi ya gama kwanan shi da daddare ba zai yi wa. Akwai kuma wanda da daddare idan ya kwanta zuwa safiya idan ya tashi shike nan ya gama kwanan shi. Duk mai kwana da rana kamar irin masu gadi ne haka ko jami'an tsaro na da daddare. Wanda idan dare yayi za su ɗauki tocila suna zagaya gari suna domin ba ku kariya, kariya daga Ubangiji kuma kariya daga su. Shi ne za ka ga suna baccin rana suna kwana rana. Su kuma masu kwana dare sune aka sari wa anda ba su da wannan aikin da daddare sun yi aiki da rana sun gaji kawai hutu ya rage musu da daddare. Shi ne sai mu kwana da daddare mu lokacin kwanan mu dare ne.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh tabbas shi aiki lokaci gareshi, kuma akwai aikin da ake sa mai lokaci da ƙa'ida wanda idan lokacin aikin ya wuce toh ko ka je ba za ka samu damar yin aikin ba. Kamar aikin ofishi shi wannan ƙa'ida ne kullum karfe takwas zuwa tara haka ake zuwan shi. Aikin asibiti kuma shi ma haka amma idan asibiti private ne sai lokacin da mai asibitin yayi niyyar zuwa sannan yake zuwa. Amma shi zuwa aiki kan lokaci, zuwa aiki lokaci daidai wani abu ne wanda ke da sa ƙwarin gwiwa kuma zai ƙara nuna ma wa'annan kwastomomi naka cewa eh ka ɗau aikin ka da muhimmanci saboda kana zuwa daidai lokaci. Ba ka saɓa lokaci, ba ka makara kuma ba ka tsako ta iyaka. Amma idan ka kasance ba ka zuwa aiki daidai lokaci zai nuna ma kwastomominka ba ka dama wannan aikin aka ba. Kuma kwastomomin naka zasu ja baya da kai domin idan misali marar lafiya aka kawo asibitinka ba ka zuwa da wuri ka ga marar lafiya zai jigata kafin ka je. Kuma idan ya jigata, ka cutar da shi ka kuma cutar da kanka. Ita lafiya ta fi komi wahala. Zasu ɗauke yaransu su kai shi wani asibitin da ake zuwa da wuri. Kuma ka rage, ka ga ka rage ma kanka kwastomomi, ka koran ma kanka kwastomomi. Muna zuwa aiki daidai lokaci.

Kana kunna tsaron bature. Tsaron bature abubuwa ne mabanbanta kamar a kamfani zai iya kasancewa kamar CID kamara wadda take a bango, wadda take a boye, wadda zaka kunna idan mutum zai yi maka wani sata ko zai maka ba daidai ba zaka iya gano shi. Shi tsaron bature abubuwa ne daban-daban kamar wannan kamara da na ce da kuma dai wasu abubuwan daban. Mu bamu da kamara, bamu da tsaron bature amma dai shi tsaron bature abu ne mai kyau kuma mai muhimmanci da zai ƙara ƙarfafa maka gwiwa idan ka kunna shi ta yadda kana ganin kamar Allah ya tsare ba za a iya cutar da kai ba a wajen aiki amma idan ba ka da shi za ka ga ana yi ma almundahana, ana yi ma munafunci.

Me kake yi don ƙara aiki? Muna yin abubuwa da yawa domin mu ƙara aiki. Shi ƙara aiki abu ne wanda ya zama kamar cigaba ga rayuwar ka. Aiki idan yau kamar kana yin, idan kullum kana yin aiki kamar na awa biyu ana sallaman ka. Ka ga idan ka ƙara za'a ƙara ma percentage na sallamarka. Zaka ɗau nauyin iyalanka da nauyin gidanka ka taimaka ma maƙwabta. Kai kanka idan sallamarka tayi tsoka zaka fi cin daɗi. Me kake yi don ƙara aiki? Shi aiki ƙara aiki abu ne wanda ta wani wajen sai kayi apply, wani wajen kuma ba sai kayi ba yin kanka ne. Kamar shi aikin gona idan da kana zuwa kai awa biyu ka taso a sallame ka. To zaka iya ƙara hazaƙa da ƙwazo ka ƙara wani awa biyun bayan wancan awa huɗu ke nan. Sa'annan kama biyan da ake ma. Shi kuma aiki na kaman khaki haka. Idan kana police kana so ka wuce wani sabon tsamman ma na babban matsayi, zaka nemi apply, ka nemi apply daga wajen manya a baka dama kayi jarrabawa. Idan ka ci to kaima nan ma ka samu damar ƙara yin aiki ƙara samu wajen aiki. Haka shi ma aikin kamfani. Idan kana ƙ ƙarami zaka iya neman apply a baka babba offer ka zama wani. Ka bada himma domin ka ƙare aiki don ka ci gaba da rayuwar ka da kuma ta iyalanka cikin kwanciyar hankali.

Nawa nisa kake tafiya a ƙasa? Nawa nisa kake iya tafiya a ƙasa? Ita tafiya a ƙasa abu ne wanda ya danganta ga kai ko ga lafiyarka. Amma ni da ake tambayo tafiya ta ƙasa. A kullum ina yin tafiya a ƙasa kamar na kilomita huɗu ko biyar. Saboda zan je daga gida, zan fita in je masallaci. Idan an tashi daga masallaci zan ƙara dawowa gida. Idan na dawo daga gida bayan wasu ƴan mintuna zan fita rumfar mai shayi. Idan na fita rumfar mai shayi zan ƙara dawowa gida. Haka in ƙara komawa, zan ƙara kuma dawowa. Kana sai in zo in tafi wajen aiki. Tafiya daga gida zuwa wajen aiki za ta iya ɗauka minti goma a ƙasa. Kaga idan ka haɗa da wancan zuwa masallacin da wajen mai shayi da can wajen zuwa shagon, za ka iya haɗa tafiyar kilomita guda. Kuma bayan nan ba a nan ya tsaya ba. Idan na je shago wani uzurin zai iya tsawa a kira ni, in dawo. In na dawo za a iya aike na nesa, in kuma tafi a ƙasan. Zan tafiya kamar na kilomita guda. Idan na je kuma in ƙara dawowa, kaga kusan kilomita uku in aka haɗa. Bayan nan ba a nan aka tsaya ba. Zuwa yamma zan zo in tafi filin ball. Daga filin bol in an tashi zan dawo gida. Kuma haka nan da daddare idan ba abin hawa zan iya takawa in bar garin. A haka dai daga safe zuwa rana idan aka haɗa tafiye-tafiyen da zan yi za su iya kai na kilomita biyar. Kuma shi nisan tafiya a ƙafa yana da kyau ga duk kowane ɗan adam. A kullum yariƙa tafiya mai nisa don inganta lafiyar sa.

Kana kallon taurari da dare? Eh, shi kallon taurari ya danganta da wane yanayi da wane yanayi kake ci. Idan kana cikin yanayin da za ka kalla taurarin, ma'ana yanayin tsankali kwance, ba uzuri, ba komi kana zaune haka nan, za ka iya ɗaga kai ka kalla. Haka zalika idan kana cikin wani yanayi na uzuri kamar kun yi biki a dangin ku ko na ɗan'uwanka yayi biki, ana can wajen wannan shagulgulan biki, hankalin ka ma ba zai kawo ka ɗaga kai ka kalli taurari ba. Haka zalika idan daga, daga an yi sallar isha'i za ka tafi gidan kallo, gidan kallon ball, kallon TV, shi ma nan ba ka da lokacin da za ka ɗaga kai ka kalli taurari saboda shi kallon taurari yana fara ne daga lokacin da ka gan ka fari waje, ba ka da wani aiki, ba kawai da wani abun nan. Amma idan kana aiki, aiki kana cikin wani uzuri ko da hankalin ka na a kan situ, hankalin ka ba zai kai wajen kallon taurarin ba. Tabbas za ka iya ɗaga kai ka kalli sama amma hankalin ka ba zai kalli wannan taurari ba saboda hankalin ka yana wani wajen uzurin da kake. Amma ni a duk ranar da na gan ni fari ina zaune haka nan, ba na aikin fari, ba na baƙi da dare, ina ɗaga kaina domin in kalli taurari. Su taurari wasu abubuwa ne masu ƙayatarwa, masu kyan gani a idon kuma masu tsado duniya ta yi haske. Abubuwa ne masu kyau, masu ban sha'awa, masu ban sha'awa kamar kayan ado haka. Kullum da daddare muna ɗaga kai mu kalle su, haka kuma da asuba ma kafin gari ya waye. Na ma in ba su ɓace ba, muna ɗaga kai domin mu kalle su.

Wane shago kuka fi zuwa? Akwai shaguna da yawa waɗanda nake zuwa kuma ina zuwansu kullum. Akwai wani shagon ɗan unguwarmu me saida kayan masarufi probition kenan. A kullum zanje in siyo alawa ko biskit ko omo ko sabulu da dai sauran su abubuwan amfani haka na more rayuwa. Haka kuma akwai shagon wani abokina da nake zuwa kullum shima ina zuwa har in tashi fira na tsawan awanni. Zanje in maita labarai haka abin da ya shafi rayuwa in dawo. Kuma haka zaluka akwai wani shago shima na ɗan uwana wanda idan yau ban je ba gobe zanje. Akwai kuma shagon da ake kasuwanci shima a rana aƙalla muna zuwanshi kamar sau uku domin ziyara.

Kana iya busa tsaki? Eh, shi tsaki abu ne wanda ake yi idan kamar rai ya ɓaci. Ku na za-zanna da mutum kawai haka sai ka ji ya ɓata maka rai. To shi tsaki ba kowa ne ya iya yin shi ba, kamar baiwa ce daga harshe. Idan harshen kana da wannan baiwar, za ka iya busa tsaki kuma zai fito yanda ake so har ma wanda ka yi don shi ya ji. Idan kuma harshen ka bai da wannan baiwar, za ka yi tayi amma kai kanka ka san ba za ka ji ma sautin shi ba, balle wanda ka yi ma wa ya ji. Amma tabbas busa tsaki abu ne wanda idan harshen kana da wannan baiwar za ka iya yin tsaki har ne sama ya ji. Idan kuma ba ka da wannan baiwar, za ka yi tsakin iya daga kai sai na kusa da kai wanda ka yi ma. Idan kuma Allah ya ba ka, za ka iya yin shi. Idan Allah bai ba ka baiwa ba kuma, za ka iya yin ka so ka yi, ka yi ƙurin yin shi ƙare-ƙare take fitowa.

Nawa ne yawan danginku a gida? Muna da dangi da yawa, musamman ma da yake a garin da aka haife ni, a nan kakannina suka zauna. Kaga kau, muna da dangi a gida sosai. Duk wata ƙanwar mahaifina a garin da nake ta yi aure. Ina da ’yan’uwan mahaifi kusan su biyar. Mahaifina yana da yayye su kusan biyar, yana da ƙanne sun kusa goma, kuma duka ƙannan shi mata sun yi aure ne a garin da muke. Kowacce da iyalinta. Haka suma ƙannan mahaifina, kaso biyu cikin biyar sun yi aure kowa da iyalan sa. Haka su kuma yayyin mahaifina wasu basa gari amma mafiyawancinsu suna gari kuma suna zaune da iyalansu. Yawan dangin mu a gida kusan ninety percent kashi kusan 90 ne cikin ɗari danginmu da ke zaune a gida. Kashi ashirin kashi goma cikin ɗari sune basa a gida. Mu wanda ba mu tare da su a gida. Amma kaso 90 ɗin nan kullum in sha Allahu kafin rana ta fito ta faɗi, zan ga wasu daga ciki ko da ban je ziyara a gidajensu ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da ita? Tsintsiya akwai ta kala kala. Akwai tsintsiyar ƙanshi. Tsintsiyar ƙamshi kalar wanda nake amfani da ita, kalar wanda ta fi ƙamshi, wanda ƙamshin ta baya cutar da kowa kuma kowa in ya ji ƙamshin ba zai ce bai yi ba. Tsintsiyar kamshi ke nan wadda ake sawa a bango haka cikin ɗaki. Haka tsintsiyar shara. Akwai tsintsiyar kwakwa, akwai tsintsiyar laushi, akwai tsintsiyar kaba. Kowacce muna amfani da ita kuma kowacce da irin amfanin ta. Ita tsintsiyar kwakwa, ita ce za ka share ƙofar waje, ma'ana ƙofar gida da ita. Kamar da sassafe haka idan ka dawo sallah gari ya waye, za ka ɗauko tsintsiyar kwakwar nan ka share illafe, illahirin ƙofar gidan ku domin kawar da duk wani ƙazanta da ke wannan ƙofar gida. Ta yinda duk wanda ya zo wucewa ba zai ga ƙofar gidanka da ƙazanta ba. Haka kuma cikin gida ma da wannan tsintsiya ake shara ta kwakwa. Haka ka share gidan ku kamar sau uku a rana da ita. Da safe ka share, da rana ka share, da yamma ma kafin barci ka share. Ita kuma tsintsiyar laushi, ita ce wadda ake shara da ita a ɗaki. Za ka sayi tsintsiyar laushin ka, ka ajiye domin da safe idan ka tashi ka ga ɗakin ka yai datti, ka share shi. Da rana ma idan ka dawo hutu ka share shi. Da yamma ko da daddare ma idan ka ga wani abu ko in an ci abinci an zubar ko kuma yaye yaye haka, ka share ka zubar. Eh kuma tsintsiyar kaba. Ita ma tsintsiyar kaba ana amfani da ita sosai musamman ma mu a ƙasar Hausa. Tsintsiyar kaba tsintsiya ce, ita ma mai kyau kuma mai ƙwari saboda tsintsiyar kaba duk ta fi tsintsiyar kwakwa ƙwari kuma ta fi tsintsiyar laushi ƙwari. Ita tsintsiyar kaba kamar yadda ake yin tsintsiyar laushi, ana zuwa ne a zazzago ta tun tana ɗanya a shanya ta bushe. Ita ma ta kaba haka take. Kuma ita tsintsiyar kaba kamar yadda za ka share ƙofar gida da tsintsiyar kwakwa, ƙofar gida ya yi kyau. Ita ma haka sharar ta yake. Kana share ƙofar gida zai na kyau sosai. Haka kuma za ka zo ka share cikin gida da wannan tsintsiyar kaba, ya yi kyau. Kuma za ka iya share ɗakin ma. Ita tsintsiyar kaba amfanin ta ya kusan kamo na duka biyun. Tsintsiyar kwakwa iya waje ne kawai, da tsakar gida za ka share banda ɗaki. Ita kuma tsintsiyar laushi iya cikin ɗaki ne kawai za ka share banda wajen ɗaki kuma banda ƙofar gida. Amma ita tsintsiyar kaba za ka iya share ƙofar gidan kuma ka zo ka share cikin gidan. Haka za ka shiga cikin ɗaki ka share. Tsintsiyar kaba ta fi su amfani a tako ina kuma ta fi su ƙwari. Tsintsiyar kwakwa za ta lalace. Ka ƙara sayan wata ta lalace, ka ƙara sayan wata ta lalace kamar sau uku ba tare da tsintsiyar kaba ɗaya ta lalace ba. Da tsintsiyar kaba mun fi amfani da ita anan saboda ƙwarin ta da nagarin ta da kuma kyan sharar ta a duk inda aka share.

Wane lokaci kake wanke kayanka, kayaya kayayaki, wane lokaci kace wanke kayayyaki? Kayayyaki daban daban ne, kamar kayan sawa ne, ko kuma kayan cin abinci kamar su roba, su faranti, su bucket haka na shan ruwa da koko. Su kayan sawa ina wanke su kamar bayan mako mako. Idan nasa kaya sau uku sai in aje ba tare da sun yi dauɗa ba, da yadda zan samu sauki wajen wanke su. Haka kala na biyu ma idan nasa su zan iya kwana uku suna jikina. Idan kuma fari ne mai saurin ɗaukar dauɗa kamar idan muna lokaci na sanyi haka ko na zafi sai ka sa su kamar sau biyu kafin suyi dauɗa ka cire. Saboda idan suka yi dauɗa zaka sha wahalan wanke su. Akwai kuma wasu waɗanda basa daurin saurin dauɗa, basa ɗaukar dauɗa. Zamu sa su kamar sau huɗu ko su biyar a mako ka na mu cire. To kaga idan aka har ɗa wannan kasa mu kamar kala huɗu haka zuwa biyar, ƙarshen mako na biyu sai ka cire suka wanke sannan ka goge. Idan kuma kayayyaki ne na amfani a gida kamar su roba, su bucket, su kwando da sauransu. Su waɗannan hada kullum kana iya wanke su saboda shi wani ma ba sau ɗaya za ka wanke shi ba sau biyu wani kuma sau uku. Kamar robar cin abinci babu yadda za a yi ka ci abinci ka aje roba hakanan ba tare da ka wanke ta ba. Kamar su bucket na zuba shara ko na ruwa, bucket na shan ruwa. Shi ma duk sa'ad da ka sha ruwa ko dai ka maida shi cikin ruwan nan ko kuma idan ka ajiye shi, to za ka wanke shi. Kamar kuma abinci, bok--wan wannan kofi na shan ƙoƙo haka ko kunu. Aduk lokacin da aka ba ka ƙoƙo ko kunu ka sha dole shi ma wannan ka wanke shi. Su wa'annan sau ɗayaɗaya muke wanke su a rana wasu kuma sau biyu biyu a rana wasu kuma sau uku uku a rana.

Yaya, yaya kake shirya ayyukanka? Ayyuka dai suna da yawa kuma suna da yawa, ɗumma, daban-daban, kowane aiki da lokacinshi. Kamar aikin safe, za ka je ka yi buruwa, ka dawo, ka yi wanka, ka tafi aiki. Idan aikin, aikin kamfani ne ko ma'aikata, za ka shirya aiki ta yanda za ka yi shi cikin sauri, cikin lamuna, cikin kwanciyar hankali ka yi ka gama akan lokaci. Idan kuma aikin gida ne kamar aikin gona, lokaci ya ƙure, ayyuka sun haɗe maka. Za ka kamar aiki noma aiki, aikin noma ko sharar gona da shuka sun haɗe maka. Ta yanda za ka shirya wannan aiki? Ai dole sharar gona ake farawa kafin shuka. Sai ka fara shirya shi ta yanda za ka share da wuri kafin a barka awara. In ka yi gama sharai, ka yi aka yi ma huɗa sai ka yi shuka. Idan kuma aikin gida ne kamar wasu abubuwa kamar gidan ƙasa haka, muna gini ƙasa, to za mu shirya yadda muke shirya shi. Da safe za mu je mu sare wannan ƙasa. Idan mun sare ta yau, mu ƙasara gobe, jibi sai mu kwaso daga tafki kenan, daga can daji za mu kwaso ta mu kawo ta cikin gari. Sai kuma a samu rana guda a zo a kwarara ta. Bayan an samu lokacin kwarara ta, a wata kwana biyu idan ta jika sai a ƙara taka ta sai a ɗura gini. Haka kuma aikin, aikin banki shi kuma aiki ne wanda ko da yaushe za ka je. Amma lokacin tashi na yi da yamma, za ka taru ka zo ka huta. Shi aikin banki misali in kai maigadi ne, babu ka da hanyar da za ka shirya shi. Saboda abu ne wanda kamar umarni ka ke bi. In aka saka sai an saka, sannan za ka yi. Idan ba a saka ba kuma ba ka da wannan damar yin. Akwai ayyuka da yawa waɗanda dole sai an shirya su kafin a yi su. Kamar aikin gida na kwasar taki. Shi taki wani abu ne wanda sai lokaci sannan za ka iya yin shi. Kamar in, in, in ka tara shi sai da daddare ka ga dama sai da daddare ka ƙarƙaɗe bashi kana kaiwa gona. Ka ga dama kuma sai ido na ganin ido da rana, ta yanda babu abun da zai cutar da kai ido da ido in Allah ya tsare ka sai ka kai. Wani kuma sai can ma da ranan kamar ƙarfe biyu rana ta je tsakiya sai ci gaba da ɗiban shi yana kaiwa gona domin ya samu ya shirya wannan aikin da ya yi, ya tashi akan lokaci ba tare da ya ɓata lokaci ba. Idan ya tashi sai ya je ya cigaba da uzirurrukanshi na rayuwa. Amma mu muna shirya aiki daidai da lokaci, tunda ba za mu takura ba, ba za mu cutu ba, ba za mu katse wani hanzarin namu ba.

Wane irin nama kake fi so? Eh, shi gaddik nama abin so ne musamman ma gama tun marasaƙar fi kamar talaka kenan. Shi talaka kowane nama idan ya samu, alhamdulillah saboda sai yafi watanni ma bai samu naman ba. To amma idan aka bi ta tashi kalar wanda yafi so naman kaza yafi kowane nama amfani a jikin ɗan adam. Saboda ita kaza ba'a kashin namanta, ba'a kasa yarda namanta. Saboda shi wani, wani ɗan adam ɗin ma wanda bai saba ci ba baya iya tantance wannan naman wace dabba ce, wannan naman wace dabba ce. Ya saba idan ya samu nama kowane iri ne kawai zai haɗa yaro ne ya ci. Amma ni na fi son naman kaza saboda shi naman kaza zai saka kai ƙiba ba kasayar da shi ka ke ba. Da kuma naman 'yan ciki, shi naman 'yan ciki na dabba yana sa ka yi timbi, ya ƙara sa ka ki ma ƙiba amma yafi saka ka yi timbi. Hakazaluka wasu ma da suka san naman sun san naman rago, sun san naman saniya, da dai sauran naman abu dabbobi daban daban. Amma mu naman da muka fi so naman kaza domin yafi daɗi yafi kuma kwantama a cikin ciki. Shi ba'a asarar shi, ba'a kasa yarda shi.